Kayan ciye-ciye da na fi so sun haɗa da nama, ƙwai, abinci kamar shinkafa da wake, sai kayan marmari. Amma na fi son nama da kayan marmari akan komai nafi so fiye da komai. Nama yana da daɗi sosai sannan kuma yana da kayan marmari.

A'a, domin ba na son zama a kusa da taga. Mafi yawan lokaci na zama cikin ƙarshen ɗaki a kusa da taga ba. Ba na son sanyin sosai a jikina shiyasa bana son zauna kusa da taga. Haka za ta iya ita kuma taga tana fara iska sosai. Ni kuma bana son iska, bana son sanyi.

A zahirance ba ni da wani fure, wanda zan ce nafi so. Sai dai akwai abin da na fi sani, ina son koren ganye. Duk wani abu koren ganye ina son shi, ina son ganin shi. Wanda idan nayi gidama zan sa koren, korayen ganye yake takota ina. Daga ciyawar ƙasa, doguwar bishiya da sauran dai abubuwan da suka danganci kore.

Ina son 'ya'yan itatuwa dayawa ba guda dayawa. Ina son lemon ɓawo, ina son tifa, ina son ayaba, ina son abarba. Wannan suna busa a cikin 'ya'yan itatuwa amma akwai sa.

Eh ina biyan kuɗi ta waya kama daga kuɗin kira, katin waya, kuɗin data har kuɗin siyayya idan nayi ina biya a waya. Kamar siyayya a Jumia, Temu da AliExpress da ina sayayya a nan gurin kuma ina tura kuɗi ta nan ana kamun kayana har in nika su. Biyan kuɗi ta waya ni ban ɗauke shi a matsayin hanyar da za a cuce ni ba saboda idan za a cuce ka bata an ce ka tura kuɗin ba za a yi ɗauko kuɗi. Yanzu duniya ta cika da, duniya ta cika da fasaha ta kota ina za a ce kawo kuɗinka waɗannan kan ka da kansu za su iya share kuɗinka duk wanda yake son kuɓanka.

Haqiqa ina sanya hula, musamman hular Hausa, zanna da mangal, rangwangwan. Du ina sa irin wannan hula ne. Wani lokaci ina sa hula a wadda ake cewa ta hada sallah ko kuma kawai ko tashi kai fiye da na ji yan daraba. Hula ina sa hula sosai da sosai musamman irin rinjuma kusan shekarun hudu salamin ne Afirka. To, mukan sanya hula, janba, doguwa sai mu sanya hula aka yi.

Ina son gudun fanka kaɗan kaɗan wanda bai cika yawa sosai ba saboda ni kawai na faɗa maka a baya iska tana taƙuramin, sanyi yana taƙuramin. To don haka na fi son gudun fanka kaɗan kaɗan, kaɗan kaɗan, ba waye irin sosai inda yafi babba babba, yadda yayi sauri ba. Kaɗan, in yafi bani iska, sannan yafi bani nishaɗi. Ina gudun sanyi, kada ya taɓa ni. Masan bali ina yawan mura, ga yanayin da muke ciki yanzu haka yana yin sanyi mu'anan.

Ban da tsayayen lokacin kwanciya ko in ce lokacin kwana, amma dai duk in sha ɗaya ta ke, zan nema hanyar inda ma kwanci na yake. Kasancewar rashin lokacin kwanciya ya samu kasai na yi fasa rashin wuta da muke da shi. Idan yadda nake yi ga ina so in kwanta da wuri, to in ban da caji ba zan iya kwanciya ba, dole sai da wayata a kusa da ni. Idan na kai caji kuma lokacin da na hanyar kasuwa ya taɓa tafiya da wuri, za ta kai goma ko kuma rabi To idan na karɓi wura a lokacin, barci ba zai yiwu ba. Dole sai na zo na dane dane baya na duba, abunda zan dudduba, abun da duba sannan zan iya kwanciya.